Nakan fi son hawa matakala fiye da lift, musamman idan hawan bayi da tsawo sosai. Hawa matakala yana taimakawa wajen motsa jiki kuma ƙara kuzari da rage gajiya a jiki, yayin da yake ba ni damar jin daɗin motsi ko ƙarin ƙarfin jiki. Haka kuma nakan ji daɗin samun damar duba yanayi, abubuwa da ke kewaye da ni yayin da nake hawa matakala, wanda ke ƙara nishaɗi da kuma annashuwa. Amma duk da haka, na fi zaɓan lift a lokuta, musamman idan lokacin tafiyan tana da tsawo ko lokacin da nake ɗauke da wasu kaya masu nauyi ko lokacin da nake cikin gajiya domin samun sauƙi ko rage wannan gajiya a wajena. Zaɓi tsakanin hawa matakala ko kuma lif ya danganta ne da yanayi da kuma buƙata da kuma jin daɗi. Kuma kowanne yana da amfaninsa a rayuwar mu ta yau.